Rana mafi kyawu a mako shine rana Juma'a. Domin mu musulmai muna yawan zuwa masallacin Juma'a a wannan rana kuma muna yin tasbihi. Muna komawa ga Allah Subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu kuma ya yi mu gaba ɗaya. Shine wannan rana ta Juma'a.

Menene abin sha da kake fi so? Eh gaskiya abin sha da nake, da na fi so gaskiya suna ɗaya. Ina son su, ina son minerals, ina son su pearlies. Irin dai abubuwan da ya sha haka na ruwa gaskiya. Wani ina son paro ko kuma da mistabi ruwa ma haka ina son shi. Saboda ina wanshar ruwa ne, ina son shan ruwa sosai. Kuma irin kaman su abubuwan sha na zaƙi su ma ina yawan shan su. Ina son su sosai wallahi bana abun nan. Saboda gaskiya suna ɗan dai bai min kewan sosai. Musamman idan ina shan su sai inji kamar ina aljannah.